To lokacin da na ji ina alfahari da kaina, shine lokacin da aka taɓa gwadani a wata gasa unexpected. Ba tsammani aka mun wata tambaya. To a lokacin ina alfahari da kaina saboda tambayan da na amsa. Ɗan da ban answer wannan tambayan a wannan lokacin ba. Gaskiya da na ji damuwa sosai saboda ni mutum ne wanda in a abu ya dame ni ina daɗewa yana cina a zuciya. Lokaci alhamdulillah lokacin na ji daɗi sosai. Lokacin da na an sa wannan tambayan kuma alhamdulillah na yi alfahari da kaina sosai.